Eh ina samun horo a wurin aiki. In lokacin da zan fara wani sabon aiki wanda ba saba sanin shi ba ko kuma wanda ban saba yi ba to ana horad da mu kuma ana bamu shawara akan abun da ya shafi aikin yadda zamu gudanar da shi. Saboda duk wani lokacin da sabon abu ya shigo ko kuma sabon aiki wanda ba ka saba yin shi ba kana ƙoƙarin ka fara. Ina yaushe nanda na ƙoƙarin na fara yin aiki kullun saboda in san ya zan yi in ƙulluma aikin ko da yan da zanyi in fara shi ba zan sha wahala ba kuma ba zan tafiyar da aikin daidai yanda ake buƙata. To din yinda zan fara sabon aiki ko kuma zan yi wani aikin da ban san da shi ba ko kuma ban saba yin shi ba nakan yi ƙoƙari na tambaya manyana wanda suke gaba dani ko wanda suka fi ni sanin aikin su bani shawara yadda zan gudanar da aikin ko kuma su faɗan mun ƙa'idojin yin aikin in gani in zan iya gudanar da shi ina yi ina tambaya. Abin da zan iya tambaya sai in tambaya wanda ba zan iya tambaya ba sai su bani amsa wata rana saboda a haka ne zan gane cewa e ina yi dede ko kuma ba dede nike ba. Idan ina gudanar da aikina ina so ina ganin abubuwan da ban saba gani ba abubuwan da in na gani zan tambaya in sai a min gyara da dai sauransu. Saboda in ana muka gyara kana aiki ana maka gyara shine za ka san i to abin da ake maka dede kake yi kuma ana samun cigaba amma idan ba gyara ko da yaushe kawai kai ka fi son ka yi daidai to za a ringa samun matsala. Aikin naka ba zai tafi yadda kake so ba kuma ba za ka ga cigaba a cikin aikin ba saboda in an muka gyara akan aiki ba gazawa ba ne ko kuma rashin cigaba ya sa ake muka gyara a'a ana muka gyara ne saboda ka ƙara gyara aikinka. Sannan kuma an ga ka yi daidai ka yi ƙoƙari ne har ya sa ma kake aka gani gyara. Wani in an bashi gaba ɗaya ba gyara za ayi mai ba sai dai a ce ya sake. To haka ake so a rinƙa ringa samun cigaba a aiki da kuma yawan samun horo. Kona yanan gizo ne abun da baka sani ba kaje ka duba shima yana horarwa. Ka ringa horar da kanka da kanka wani lokacin ba sai an zo amma horar da kai ba hakan yana ƙara sama kwarin gwiwa da kwarmi a wajen yin aikin saboda samun horo na kai da kai yana da matuƙar muhimmanci. Duk abin da za ka yi ba sai wani yazo ya ce ka yi ba da kanka ka fara horar kanka. To a haka za kaga kana cigaba kana ƙara cigaba a aikin da kake yi kuma kana samun nasara duk abin da kayi kuma ana samun nasara duk abun da za kayi ko kuma abun da kayi ana cigaba da haka. Duk abin da ya shafi aiki ya kamata a bashi muhimmanci muhimmanci da kulawa sosai wanda mutum zai iya ganin abu ne wanda ya shafaɗa rayuwanshi da ma rayuwan wasu wanda suke kewaye da shi. To dole a ringa bawa abun muhimmanci da kulawa ta yinda kowa zai amfana kai da kake yin aikin ga amfana su wanda kake musu aikin su amfana kai da kai shine amfanin aiki. Kowa wanda suka kawo aiki kamfanin ku ko kuma wanda ake biya wa buƙatun su su ma su amfana. To amfanin aiki kenan dul lokacin da kake wani aiki mai muhimmanci ka ringa sa ma ranka wannan to sai ka ga ka samu jin daɗi da kuma warrola a cikin zuciyarka. Amma in ka sama ranka kai wahalar da kai ake yi ko kuma ba ka jin daɗi to dole a ringa samun matsala ba za ka ringa aiki yanda ake so ba kuma za ka ringa ganin kaman ana wahalar da kai ne a abin da kake yi ko kuma ba cigaba da sauransu. Amma in kana ganin cewa aikin nan ka jajirce ka fara yin shi kullum da kyakkyawan zuciya kuma kana ganin nasara to dole ka ga ringa ganin abin da kake yi yana cigaba. A mai makon kaga yana ci baya haka ya ka ga kullum abubuwa suke tafiya a gaba ne da aiki da sauran abubuwa.

Abin da yake bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine, duk lokacin da zan fara aiki, ina so na ga wani ƙwaƙƙwaran abu ya zo ya same ni ko kuma ina yi, na gama tunani akan rayuwar da na bari a baya. To, in na danganta irin wannan abubuwan sai in ga kuma yanda rayuwa ya canza min yanzu, sai in fara ƙara jajircewa akan aikina da duk wani abu da nake yi mai mahimmanci. Saboda duk lokacin da ka tuna lokacin da rayuwa ba daɗi, ba abubuwa, ba aiki, ka gama makaranta amma ba aiki sosai ka ga ba ka jin daɗi kuma ka ƙara jajircewa da yanzu ka sami dama ka biyu har ka iya taimakon wasu da kuma mutanen da kuke kusa tare, to sai ka ga ka ƙara gode wa Allah kuma ka ƙara jajircewa akan aikin da kake yi. Wani, wani lokacin bana riƙe tsabon ma kuɗi in je in kashe sai dai kawai a ringa ba ni ko kuma a ce a aike ni ko kuma wani abu. In ka ga na ga kuɗi a hannuna an aike ni ne. Amma yanzu komi ya canza yanayin rayuwa da sauran abubuwa. Komi ya canza rayuwa, ta canza ta ɗanyi kyau ba kaman baya ba gaskiya. An sami ci gaba sosai kuma ina farin ciki.

Ina kunna Bluetooth ne da daddare haka ina kunna Bluetooth insa kiɗa ko in sun kunna wani abu lokacin da nake cin abinci idan na gama miyana to time ɗin bana zaune ba ni kaɗai bane a gida dani da abokina ne saiya gama cin abinci shi kuma yanaso ya kwanta ni kuma na kunna Bluetooth dina nasa kiɗa ya kasa faɗimun in cire sai can bayan kwana biyu sai ya bar gidana sai ya tafi gidan wani ɗayan abokina saifa ya faɗa mai ai ina damun shi da daddare ina, ina ganin yanaso ya kwanta ban barshi ya kwanta ba. Menene, menene ya je yana faɗan mai shine maganan da ta kawo kunne na sai na kira shi nake faɗan mai banji daɗi ba duk abun da ya faru ai zai iya kira na yayi faɗamun ba sai ya bar gidana ba ya ji wani waje ko kuma muna tare me yasa bai taɓa faɗamun? Ina damun shi da ƙarin ƙara ba ko kuma yana da Bluetooth sai dai ta sheje gidan wani abokinmu sannan zai faɗan mai ashe haka zaman namu zai kasance ni in nemi wani abu ba zai iya faɗan mun ba. Ya tunkarar da yana faɗan mun sai ya je ya kira wani ya faɗan mai abun ne ya ɓata mun rai sosai na faɗan mai sai yana daina ta bani haƙuri amma kawai na ji shi abun ya ɓata mun rai fiye da tunani wai ina dame shi idan na zo don ya zo gidana ina ta damunshi, shi kuma ba zai iya ce min in cire ba. Na ga komi dai a gidan nan zai iya, zai iya zuwa maya bige ni a cikin gidan nan tun da abokina ne bawai wani abun nan ko ya ce min in cire abun nan ina damun shi amma da yake yayi ya sa son zuciya duk ya kasa faɗan mun sai dai in ji wai a gari ana cewa kai an ka yi baƙo amma ka hana shi zama abun ne ya ɓata mun rai fiye da tunani ya sa ban ƙara kiranshi ba har yau ko kuma shi ya kira ni a kan duk a kan wannan matsala abun ya ɓata mun rai na ji hushi sosai. Kullum muka haɗu sai dai kawai mu gaisa amma ban saki mai fuska kamar yanda muke yi da, da zaka ka ga wasa da dariya da dai sauransu. Da a kan kuma Bluetooth ya ja wannan rigima tun daga lokacin in ne baƙo. Son faɗan mai ne faɗin abu da ya gani yarin ga faɗan mun ya ji kaman nan gidanshi ne. Ba wai in na shiga haƙƙin shi ya ringa faɗan mu ba wai ɗan gidana bane shiyasa ma kuma gaba ɗaya ban san ma yin baƙin saboda wani zai zo dukka kanshi a ɗare yana tako, yana takure ni ban san irin wa innan baƙin saboda duk lokacin da na yi baƙi ina so ne in sa kiɗa mun rin, ina so wasa da wasan da nake son yi shine na ga na yi baƙi mun sa kiɗa munyi rawa munyi farin ciki a gida na lokacin da ba aiki. Wani lokacin idan ba aiki ko kuma ba wani abu ina kan gayyato abokaina kawai su zo gida na a kunna kiɗa, a yi rawa, a je a yi ƙwallo, a yi fati dai a ci a sha. To ina son irin wa in nan ma abubuwa kuma ina jin daɗinsu duk lokacin da na da na samu kuɗi kuma na ji kaɗaici ya dameni to zan kira abokaina. Wani lokacin da 'yan uwana haka ɗaya biyu aɗan yin farin ciki aɗan yi murna ayi walima dai da sauransu. To haka yana samun ƙwarin gwiwa in na dawo aiki sai ka gan ni cikin annashuwa da farin ciki amma ba wai ace kullum aiki, aiki ba lokacin hutu. Ko wane abu da kwai lokacin shi da kwai lokacin da kake son yin abubuwan da yake saka nishaɗi. Kaga kamar ne aiki ba abun bane da yake sa nishaɗi amma in na yi aikin nagaji nagaji sai in ɗau hutu a wajen aiki. Idan na ɗauko hutu a wajen aiki sai duk lokacin da na samu nasara ko kuma na samu lokaci sai in je da kaina in, in yi abun da nake buƙatan na yi sai kaga na kira haɗa kati na tura ma en'uwa na mutum ɗaya ko ba dai na su wuce mutum goma. Duk wanda zan gayyata saboda ban so a cika mun gida. Mutum goma haka yayi sai in ɗan haɗa abinci da duk abubuwan da za su ci. Wani zubin kawai ban ɓata lokaci wajen haɗawa kawai oda nike yi a zo a sai sai abubuwa na ci da na sha a ci a sha dai da sauransu a yau cika gida saboda ina da wani Bluetooth mai ƙara mai daɗi kuma shi nake kunna wa kowa zai ce kai speaker na yana da daɗi. Da abun da nake amfani da shi kenan wajen sauraron kiɗa da kuma yin wasa na nishaɗi da dai sauransu. Ka ga dai ka haɗa abu biyu ka saurari kiɗa kuma ka nishaɗantu kuma ka yi wasa haka da en'uwa da abokan arziki an daɗe ba a haɗu ba. Dun wannan abun zai sa ku mance komi da ya wuce haka. In ma wani rigima kuke yi in dai ya riga ya wuce to zaka ga shi kenan ya riga wuce sai dai kuma a ƙara lissafin na gaba ko kuma a sa wani abu a lissa fi wanda ba shi bane amma in ya riga abu ya riga ya wuce kawai ya riga ya wuce banson ana dawo da shi. To ta wannan hanyar ne kawai zai ringa saka kana mantawa da abubuwa da suka riga suka wuce ko kuma abubuwan da basu da, daɗin ji musamman na.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Kusan duk aikin da nake yi a wajen aikina gaskiya ina amfani da kwamfuta ne kuma karatun da nake yi ya shafa fannin ne ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta kuma ina jin daɗin ayyuka-- ayyuka-- aikace-aikacen da nake yi da kwamfuta. Wani lokacin idan aiki ya min yawa da kwamfutan wajen aiki nakan iya in bar ta ko in zo gida in yi amfani da kwamfutana na gida saboda na fa yin daɗin amfani da ita kuma yafi mun saurin aiki. Ina yin aiki da ita yanda nake so kuma ina jin daɗi tana mun aikin da nake so. Kuma kwamfutan gida ina iya yin aiki, ina kwance, ina zaune, ina komi. Dakwai lokacin da kuma ina ji banjin aikin yi da kwamfuta zan ɗauko tablet dina in riga aiki da ita. Shi ma yana da sauƙin aiki kuma ina jin daɗin yin aiki da shi saboda shi ko a kwance ne zaka yi kallo, ka yi abubuwa da ya kamata ka yi. Zaka kalla bidiyo na karatu ka kalli, zama a aji ka karanci abubuwa dai duka sauran su. Duk da wannan irin kwamfutan kake amfani da shi. Kuma ina jin daɗin yin mu'amala da irin wannan kwamfutan sosai na tablet. Zaka iya kuma yi amfani da shi kamar waya ne kuma shi ba waya ba shi ba kwamfuta ba zai maka abun da kwamfuta zata ma kuma zai iya ma abun da waya zata ma. To kaga shi ya haɗa biyu ke nan. To shi yasa nake jin daɗin amfani da shi kuma ina matukar jinkewa duk ranar da baya shi kusa da ni ko kuma nayi tafiya na bar shi. Zan ji dama ina kusa da ni in dauko in duba wani abu da na saba duba wa ko kuma in yi wani amfanin da shi. Ko a kasuwa na ji wani lokacin ina amfani da kwamfutana wajen shigar da bayanar kuɗaɗe. Na shiga daga fi cen kasuwanci da dai sauran abubuwa. Gaskiya yanzu aikina sai da kwamfuta. Komai da zanyi ina amfani da kwamfuta ne kuma haka na saba yana kamun ce gaba sosai kuma ina jin daɗin yanayin da nike aikina ban samun kowane matsala wajen tafiya da aikina saboda na san ga aikin da nake yi kuma bazan sha wahala ba wajen rubuta abubuwan da nake buƙatan na yi rubutu su a rekod-- a, a jadawalin kuma rekodi-- rekodin ɗina. To ina jin daɗin yin amfani da wayana da kuma kwamfutana saboda su ne abokan aikina na yau da kullum. Su, da su na fi ma'amala a rayuwa. Shi yasa nake jin daɗi. Koda yaushe inda na je ba wayana to bazan iya rayuwa. Abun nan, nan da na ganjina ji ina neman wayana ko caji ne bana bari cajin ya ƙare har in kai wani waje. In ba a inda nake ba gaskiya ban bari in sa caji in kai wayana wani waje saboda na ku jin daɗi in sa cajin a inda nake saboda na san me nake yi kuma na san waye ne bazan sha wahala ba. Amma in ka kai wani waje hankalin ka yana nan mai an kira ka me neme wayanka tafi gaba kaga shi yasa bana so in kai wayana inda ban yarda da shi ba ko kuma in kai shi wani waje.

Ni ina tafiya kasuwane ina tafiya kasuwanci saboda rayuwa ba zai tayi ba rayuwa dole sai da kuɗi kuma yanda za ka yi ka samu kuɗin nan dole sai ka haɗa ko da kana aiki ka haɗa yin aikinka da kasuwanci da sauran wani ɗan kasuwancin da kake gudanarwa. Ba wai kawai ka ce kullum kana makaranta ba ko kuma kullum kana aiki amma ba ka haɗawa kaɗa kasuwanci. Duk wani ɓangare na rayuwa na gudanar da rayuwa ya zama na kana nan kana dan da wani masaniya da abin da za ka iya yi a kai. Ka ga ina zuwa kasuwa. Duk ina kuma yi duk ƙarshen mako ina duk ina shirin zuwa kasuwa duk ƙarshen mako kuma ina yin siyayyar abubuwan da nake bukata a cikin shago na ko kuma na kasuwanci. Inda kasuwancina bana koyaushe bane nake yi amma duk ƙarshen mako nakan je kasuwa na nemo abubuwan da nake da bukata na siyar wanda na san amman magana ana so ko abokanan kasuwanci na suna bukata duk ƙarshen mako nakan je na nemo sai in raba masu in siyar. Idan na siyar na yi kasuwa aka sissiya na samu kuɗi toh da kuɗin zan ƙara dawowa in ƙara in ƙara yin siya siya duk ƙarshen wata makon inta zo in ƙara yin siyayya kan na kasuwanci in siyar ma ƴan uwa da abokan arziki da duk abokanan kasuwanci na. Idan ana bukata zan ƙara zuwa in siya in kuma na ga kayan bai ƙare ba hasse wata makon ta yi sannan zan dawo in ƙara yin siyayya. To haka nake ɗanyin kasuwancina ina yi ina karatu kuma ina ɗanyin taɓa aiki. Ko wanne dai abu ina ƙoƙarin yi ko wane kuma abu da nake ina bashi lokacin shi da kuma da kuma mahimmancin shi. Idan bana barin karatu ya hana ni kasuwancina kuma bana bari kasuwanci ya hana ni karatu. Ko wanne ina ƙoƙarin na ga na yi shi daidai gwargwado ban ɓata ma ko wanne rai ba kuma ban ɓata ko wanne da nake yi ba saboda ko wanne da kake yi za ka ga amfanin shi ko da ba ka ga amfanin shi a nan gaba a yanzu ba, nan gaba za ka ga amfanin duk abin da kake yi kuma kai da kanka za ka ji daɗin yan da kake gina rayuwanka a haka za ka ji daɗi sosai da farin cikin cewa yanzu kana gudanar da rayuwanka da ƙafanka ba sai ka jira wani ya ba ka ba ko ka tambayi wani. In akan karatu ne kake kasuwancin ka kuma za ka ga ba sai ka jira wani yayi ma wani abun na hidimar makaranta ba da kuɗin ka za ka taimaka kanka da kanka ba sai wani ya taimaka ba saboda duk inda za ka so kanka ko kuma yanda zaka taimaki kanka barin inda za'a taimake ka barin inda zaka tainaki kanka ne to ya zama na da kana yi ma kanka abubuwa ba sai ka jira an maka ƙomi ba ka zama mutum wanda ya tsaya da ƙafan shi da dai sauransu to za ka ji daɗin rayuwa kuma za ka ga ba abin da zai zo ya tsaya maka na zamantakewa da sauran mutane. Kuma ya zama na kana iya haƙuri da mutane dao in za a yi kasuwanci ko kuma za ka yi maa'ala da mutane ko ka je kasuwa duk ƙarshen mako dole ka rinƙa ganin abin da yake baka haushi da yanayin mutane to da zama na mutum kana da haƙuri da kasuwancin ka.

Kalan tsintsiyan da nake amfani da shi, kalan tsintsiya ne wanda ake amfani, kalan tsintsiya ne wanda ake amfani da shi a tsaye kuma yana iya shara shara da kyau. Wanda ake, wanda ake amfani da shi kamar mofa. Duk tsintsiya ne mai kyau kuma ana shara da shi amma ba na haɗa, na batuee ne ba na irin na haɗawa ba ne. Tsintsiyan yana da kyau sosai kuma yana da daɗin shara. Ina so ka ƙara wajen dukewa ba sai ka sha wahala ba. Kawai in na dawo aiki na, ba na bari daman a share min ɗakina. Kawai da na dawo zan ɗanyi lokacin da, lokacin ina yin kayyayyi da wanke wanke kayayyaki na sannan in ɗan zo in fara shara da tsintsiyan da na siya saboda tsintsiyan yana da daɗin shara duk lokacin da nake yin wani shara ko kuma nakan in lokacin da nake wanke kayayyaki na ina jin daɗin in wanke wanke da shi kuma yana farin ciki in ga na yi amfani da shi. Na ji daɗi sosai saboda abu ne wanda na siya shi da tsada duk yayi man aikin da nake da buƙata kuma ina iya wanke wanke da kayyayyi, kayi, ina iya wanke wanke da kayayyakin, wanke kayayyaki na da shi ba tare da na sha wahala ba ko kuma na gaji saboda yana kawo min sauƙi sosai a cikin tsintsiyan kuma zan iya cire kan tsintsiyan in sa kan mofa, shima in yi shara in goge goge da shi. Duk da dai sauransu zan iya wanke ko'ina da nake so a cikin gida na ba tare da shan wahala ba da bayi na. Sauran kuma tsakar gidana da haraban gidana ɗan aiki nake da shi wanda yake zuwa duk in na tafi aiki ya wanke ko'ina, ya share kai ko'ina. Ba da kaina nake yin wa'innan ƙananan ƙananan ayyukan ba. Duk wannan ayyukan ɗan aiki nake barin ma wa yake saboda in na ce zan yi da kaina, zan rinka shan wahala sosai kuma aiki zai mun yawa. Ko a wajen aiki wani lokacin zan dawo da daddare na gaji. Duk ban iya yin wannan ayyuka ayyukan amma in na, na, ina da ɗan aiki wanda zai zo ya mun kome. Abun da ya sa ma ban so ya share min ɗakina saboda akwai abubuwan da ban so ana gani ana shiga ɗakina. Na fi son da kaina ni kaɗai ne in shiga ɗakina ba wanda mai shiga mun ya ga mun sirri ko kuma ya ga abun na. Kome da na ajiye ina so in ga na ɗauke shi a inda na bar shi. Wani zubinn kuma an zo ma shara za a iya hara maka wani abu ba za a damu ka da shi inda ka iya, ka ajiye wa. Amma inda kankane ka ga abun da ba ka so za ka fitar da shi. Wani zubinn kuma shi in ko mai shara ne yazo yana ganin abun da ba a so, yana expecting ba ka so kai kuma in ya zo kana so ka gani, ka gani zai wurgar maka da shi kai kuma ga abun ka kana so. To shi ya sa ba na bari a yi mun shara da kaina. Nake yin abuna da kaina ba sai wani ya zo ya mun ba kuma ina jin daɗin inda nake gudanar da abubuwa na ba tare da wani ya samu hannu ba sosai. So ina farin cikin haka kuma ya sa mun jin daɗi in gane kuma zan iya yin gudanar da abu ayyuka ce ayyuka ce da dama indai har lokaci zai bar ni. To masalan kawai rashin lokaci ne da kuma aikin da nake yi shine yake ɓata mun wasu abubuwan da dama inda nake yi. Amma duk lokacin da ake hutu ko kuma ba a aiki har girgi da kaina nake aka yi hutu a wajen aiki saboda duk ma'aikata na zan ba su hutu su ma in ce su daina zuwa da rinka gudanar da ayyukana da kaina saboda ina da lokaci. Dama rashin lokaci ne yake hana ni yin masu abubuwa amma duk lokacin da na samu lokaci da kaina nake yin wa'innan abubuwan. Na huta da kiran wasu ba sai na zo har zanyi abuna yanda nake so ba sai na zo. Har wanki indai ana da hutu a wajen aiki da kaina nake ba sai na jira an mun ba. Ballan tuna sauran wasu abubuwa na kayayyaki da sauransu duk da kaina nake gudanar da abubuwa na ba sai na jira ba.